Eh a zahirin gaskiya bancika son ƙetara mutane ba. Danda wata sa'i zaka zo wuce kaga mutum ya sa kahon shi sai dai ka yi mai magana ya ɗaga ka wuce. Wata sa'i kuma in ta kama ka ƙetara shi in ƙaramin yaro ne. To amma sau da yawa zaka ga wa ansu basa son ana ƙetara su. To ban san ko meye dalili ba amma dinda hakan ba mai kyau bane ba. A ce mutum yana zaune ka ƙetara ta saman shi ko wani abu. Sau da yawa haka in ka zo wurin mutane wanda ka ƙetara shi zai ce ma ka dawo, ka dawo baya. In ka dawo baya sai ɗaga ka wuce. To ban san ko meye dalilin hakan ba amma wa ansu na cewa in kana da wani isanin ko wani, kana da wani, wani abun da aka yi ma to zai iya warwarewa. To wannan dalilin ne ya sa mutane da yawa in suka zo, suka ƙetara, sai mutum ya ce su dawo. Wani ma har waɗa zaka ga an yi da shi.

Eh, yana sayan abubuwa da dama. Sakamakon kasuwa a can nake aiki, to ya danganta da yanayin abin da nake so. Wata sa'i ya danganta, wata sa'i abinci ne za ka saya, wata sa'i kaya mak malaki ne, wata sa'i kuma ko wani tsaraba ne za ka yo ko wani abu makamancin haka. Sau da yawa zaka ga ina yawan kashe kuɗi wurin sayan biskit. Akwai wani biskit yana nan wafa ne, to ina yawan sayan shi don ina mai tabbatar maka da ba abin da nake se yi a kasuwa in naje aiki kamar shi. Sai dai ko ruwa fiyo wata, ruwa fiyo wata yana ɗaya daga cikin abin da nake yawan saye ako da shi. Musamman in ina aiki a cikin rana ko kuma na ci abinci, ina yawan shan ruwa. To amma duk da yanzu shan ruwa na ba komanda bane ba. Da a rana iya, in na je kasuwa ina iya shan ruwan da ya kai leda ɗaya ko leda ɗaya ko ƙasa da ko sama da ko ƙasa daga le rabin leda zuwa abin da ya ɗan yi sama haka. To, sau da yawa ina shan ruwan da ya kai wannan yawan. Sakamakon rana da ake yi kuma ina yawan yin aiki a cikin rana. In nayi aiki cikin rana, rana tana buguna ina shan zufa na zubo mun. To ba abin da nake yawan sha a wannan lokacin kamar ruwa. Ina sayan ruwa sosai saboda in na sha ruwan nan, duk wata zuha da nayi kowani abu da na wani abu da na duk wata zuha da tayi to a jikina. Ta narke ruwan jikina, to wannan ruwan in na sha mai sanyi yana ƙara taimaka min. Ko kuma in na, ko kuma in na ci abinci. Sau da yawa ta sa'i in na ci abu mai matsi, na ci wani abu mai matsi na cika cikina to ba abun da nake nema a wannan lokacin kamar ruwa. Bayan na sha ruwa, zakaga da an danyi mintuna ina yana ƙara shan wani ruwan, yana ƙara saye, haka haka zakaga na sha ruwa mai yawa. Ko ba ni kaɗai ba duk yawanci wadanda a ce yana aiki a cikin rana zakaga yana yawan sayan ruwa fiyo wata. Saboda rana da take bugun shi jikin shi yana zahi, ruwan jikin shi yana heta. To in dai bai sha ruwan nan ba, dole ne ma sai ya nemi ruwan saboda ana, yana cikin aikin zai dinga jin kicin ruwa ya ta dame shi. Dole ya nemi mai ruwa domin ya samu ya sha ya ɗan samu sassaucin jikin sa. Sakamakon wasu--- ba su cika shan ruwan ba sosai amma dai su ma suna sha. Sai dai a ce wani ya hi wani sha sosai. Amma duk lokacin da ka samu mutum yana aiki a cikin rana zakaga yana yawan shan ruwa. Yana shan ruwa sosai yadda ba ka tunani. To amma kowa da kalan yanayin jikinshi wani zakaga jikin shi ya saba, wani kuma zakaga jikin shi bai saba ba. Wani ma ba zai iya shiga cikin ranai ba ya yi aiki ko wani abu makamancin haka. To sau da yawa zakaga waɗansu suna shan ruwa sosai in suka shiga rana, waɗansu ma ba abin da zai hiddo da su cikin ranai sakamakon suna da wadata. To wannan i abu shine abun na farko wanda nafi yawan saye a kasuwa shine ruwa. Sai kuma abu na biyu shine wannan biskit ɗin da nake ba da labari. Sau da yawa idan na je kasuwa ina yawan sayan shi in na samu kuɗi da yawa, ina sayan shi a naira ɗari da eshirin ne duk guda ɗaya. Wata sa'i zan sayi guda ɗaya, wata sa'i zan sayi guda biyu. Ya danganta da yanayin kuɗin da nake da su a lokacin.

Wannan mastambaya ce wadda ta shafe ni sosai saboda ni mutum ne wanda kullum ba ranan da za ta zo ta wuce ban kunna Bluetooth ba. Babu a wannan da za su zo su wuce ban kunna Bluetooth ba, sai dai in Bluetooth in ba caji. Wallahi gaskiya kowa ta rana. Dole na iya ta kuma ya zama farilla ne, sai na buɗe Bluetooth. Sakamakon waya da nike da ita kuma ba na amfani da earpiece. Wannan dalilin ne ya sa na ke amfani da Bluetooth kuma ko da wane lokaci ina kunna shi, ko zan yi kallo ko zan kalli TikTok ko wani abu wanda ya danganci zan saurari wani rikodin ko wani abu. To wannan dalilin ya sa na ke yawan amfani da Bluetooth. Amma kafin zan fara amfani da Bluetooth, ina amfani da earpiece ne. Earpiece nike amfani da shi, to amma earpiece ɗin, earpiece ɗin wata sa i zaka zo kasai earpiece ne, bi da kwari ko ka ga wayar shi tana katsewa ko wani abu makamancin haka. To amma za ka ga shi Bluetooth ba waya gare shi ba. Bi da wata waya illa iya ka konac tin ne za ka yi. To wannan dalilin ne ya sa na bar amfani da Bluetooth. Na bar amfani da earpiece. Za haka, a da za haka na yi amfani da Bluetooth wai earpiece a wata ƙana iya hanin na saye earpiece ɗaya ko zuwa biyu. Sakamakon da in zan inna gama amfani da shi ina ɗukunkune shi ne in tura shi cikin, cikin aljihuna. To wannan dalilin ne ya sa daga wurin ba'kim earpiece ɗin yake zai zai yi waya ya katse. To wannan dalilin ne ya sa na gaɓan na kuɗi na tayi a ɗin Bluetooth guda, wando earpiece guda ɗaya ana sayar shi ne a naira ɗari huɗu zuwa ɗari biyar. To a wata ina iya sayan ɗaya zuwa biyu kuma ya lallace ba tare da na more shi ba sosai. To wannan dalilin ne ya sa na dinga sayan na kuma sayan Bluetooth. A ɗan lokacin da, tun lokacin da na sayi Bluetooth ina ya kai watanni da yawa. Zai iya kai wata huɗu zuwa biyar. To amma ban kara sayan wani earpiece ba da Bluetooth in nice amfani. Ko bai lalace ba kuma abin da na saye shi shi ne naira dubu huɗu, dubu biyu ka sai da man shi. Dubu biyu ne ko dubu biyu da ɗari biyar aka sai da man shi. Cikin, domin ragi ake yi man lokacin da zan saye shi. To tun da na saye shi ban kara sayan wani Bluetooth ba. Ban kara sayan wani Bluetooth ba. Sai, sai tun da na saye shi ban kara sayan wani earpiece ba ko wani Bluetooth da shi nice ta amfani shi ne kalubalen ɗaya ne rashin ruƙon caji. Ina yawan bi da ruƙon caji sakamakon earpiece shi ba, shi earpiece ba caji ake yi ba. Shi liƙa zakai. Ko wane dai da sauƙin da ya zo da shi. Shi Bluetooth yana da ƙarko yana da ɗewa baka abin gaba bai lalace ba. Shi kuma earpiece be bu buƙatar caji wurin amfani da shi. Shi kuma Bluetooth dole sai kai caji sannan. To wannan dalilin ne ya sa wata sa in sai inji ina sha'awar Bluetooth, ina sha'awar earpiece ɗin in saye shi. To sau da yawa ina wannan tunanin amma na san wata sain in samesu sai in haɗa guda biyu. In sayi ina da Bluetooth in samu earpiece sai in haɗa shi tare in danga amfani da su wajen yin sauraron sauti ko wani rikodin da nice am-

Eh, lokacin da nake wanka wata sa'i ya danganta. Wata sa'i za a yi kwana biyu, wata sa'i kwana ɗaya, wata sa'i kwana huɗu amma baran iya kai kwana huɗu ban yi wanka ba. Amma akwai lokacin da zakaga he mutun yayi sati daya ko sati biyu be yi wanka ba kuma hankalin shi kwance amma yanzu ko kwana biyu ne ban yi wanka ba, nashi na zai kama ɗan ko in dinga jin ƙaiƙayi ko za hi ya ishe ni. To amma inda ina zuwa wurin aiki, to wannan dun rana he na yi wanka saboda in naji ina yawan ɓaci ko inna yi aiki cikin rana. To amma cikin sanyi zahaga ba ko da yaushe cikin sanyi zahaga ba da ko da yaushe ake wanka ba saboda babu rana. Rana tana daya daga cikin abunda ya kesa mutane suna wanka saboda in mutun yayi rana ta bugeshi yayi zuha zaka ga dole se yaje ya yayi wanka amma zahaga waɗansu zahaga waɗansu sun, zahaga wadansu sun dade basuyi wanka ba kuma hankalin kwance musammam ma almajirai zahaga almajiri se yayi wata beyi wanka ba wani ma almajirin zahaga se an kamo shi ammai wanka saboda be Sabodda iyayensa ba sa kusa. Babu wani wanda yake kula da su ko wani abun ga ya sa zahaga cututtuka wa'ansu suna kama su ko cutar ƙan ko cutar wannan wanan cutar wadda take hito wa mutane a cikin ƙasan mazaunansu, wanda he an yi da ƙel ake samu a rabu da ita. To wannan dalilin ne ya sa mutane da yawa ba su suke yin wanka. Amma zahaga waɗansu suna ɗan jimawa ba su yi wanka ba. To amma ni gaskiya inde ranan da nake zuwa wurin aiki ne, to a ko da yaushe zahaga cikin wanka nike. Du ranan da naje aiki na dawo zan yi wanka, du ranan da naje aiki na dawo zan yi wanka. Saka Makon waɗansu zahaga sun ɗan jima ba su yi wanka ba ko wani abu makamancin haka. So wannan dalilin ne ya sa nake son yin wanka a kullun inde naje wurin aiki. In koma ban je wurin aiki ba, wata sa'i zan yi kwana ɗaya ne, inayi kwana wai kwana biyu in yi wanka. To amma da ina mamakin lokacin inna tuna akwai lokacin zan iya yin wata daya ban yi wanka ba kuma hankalina kwance to ina tuna kalan wannan rayuwai he abin da dingan ban mamaki. Wai ta ya za'a iya ace mutum ya yi wata ɗaya ko kwana ma uku ace wai mutum bai yi wanka ba? To that is wannan shine abun da yake yawan ban mamaci. Amma da ina iyayin wata ɗaya ba tare da na yi wanka ba kuma hankali na kwance, inyi abinci na wata sa'i ma he agida ammatsama ka je ka yi wanka sannan in ka je shi ne za ka yi wanka. Amma in ba haka ba wani ba ruwan shi ko da yazo he ya canza kaya zeyi ya sa waɗansu ya tai in makaranta za shi ya tai makaranta in nema za shi ya tai nema. Wani ma zahaga yaji ya yo aikin amma in yazo yaji ya yo aikin amma in yazo zahaga bai, bai wani wanka he de ya canza kaya wannan a lokacin yarinta kenan. Amma zahaga yanzu mutum babba yana zuwa wurin budurwa ko ƴan mata yana shiga cikin mutane a bakanshi ko wani manyan mutane haka yana zama a cikinsu. To a wannan lokacin da beyi wanka ba zai ji kunyan shi da kanshi zai ji yana wari, zai ji kunyan shiga mutane. To wannan dalilin ne yasa ko da yaushe zahaga ina son shiga ina son yin wanka ko wace rana wan.